Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda a gurin mu, mu musulmai ita ce ranar ibada, ranar farin ciki, ranar ziyara, ranar abubuwa da dama, musamman ma abubuwan lada da kuma soyayya. Ranar Juma'a mun ɗauke ta rana ne na musamman, rana ne wanda muka ɗauke ta ba kala kowace irin rana ba. A shekara kuma muna ɗaukan ranar Arafa ko kuma eh rana Arafa ta fi kowace rana daraja. Walau ta zo a Asabar ko Lahadi duk tana da daraja a gurin mu. Sannan kuma dare, dare mafi kyawun dare a wurin mu, mafi annashuwar dare a wurin mu ita ce daren Laylatul Qadr. "Laylatul Qadri khairum min alfi shahr" to a daren Laylatul Qadr muna ibadunmu yanda muke so. Muna ibadunmu saboda Allah ya karɓa. Saboda lokacin in Allah yasa ka yi dace da Laylatul Qadr za ka ji daɗi, za ka more saboda duk bukatun ka za a biya maka.